Ina iya yin iyo daidai bakin gwargwado amma ni ban iya gaskiya ruwa sosai da sosai ba, wato ban iya yin iyo sosai da sosai ba amma nakan shiga ruwa in yi iyo amma bana yin iyo sosai ruwa mai zirfi ko kuma ruwa mai nisa. Kila ba mamaki, iyanda zan iya yi bai fi kamar irin na minti talatin ba ko na minti arba'in. Dukkan iyanda ya wuce wa'yannan mintuna to gaskiya nakan yi saurin gajiya saboda mu wurinmu babu ruwa sosai. Wa'yanda suka iya iyo sosai su ne wa'yanda suka tashi tun suna yara wurinsu ana samun ruwa sosai kuma ana akwai rafi, akwai kogi, akwai rafunan da suke iya yin iyo. Akwai rafuna kusa da ƙauyikan su to irin wa'innan yara akan same su sukan taso suna iya yin iyo.

Ina yin wanka a kowace rana. Ina yin wanka da safe a duk zaran lokacin da na tashi. Nakan yi wanka musamman idan na tashi da janaba. Nakan yi wanka sannan in tafi masallaci in dawo. Sannan idan zan tafi aiki shi ma nakan samu na yi wanka. Sannan idan na dawo nakan yi wanka dai dai a lokacin da zan kwanta. Saboda shi wanka wani abu ne wanda yake ƙara baka nishaɗi a jiki sannan tsafta ne ga duk wanda yake buƙatan ya zama mai tsafta. Sannan in ka yi wanka ka kan ƙara samun kuzari a dukkan wasu ayyukan da kake yi. Amma idan ya kasance mutum baya yin wanka ba zai taɓa jin daɗin jikin shi ba ko kaɗan. Dole sai mutum yana yi yana wanka. Ma'aikatan lafiya sun koyar da mu shi wanka abu ne wanda yake ƙara inganta lafiyar jiki. Shi yasa nakan yi wanka ko da yaushe sau biyu a rana. Nakan yi da safe misalin ƙarfe shida shida da rabi ko ƙarfe bakwai kafin in tafi aiki sannan in na dawo aiki shi ma nan nakan watsa ruwa in samu in ji daɗin jikina sannan in zan kwanta shi ma nakan yi wanka.

Eh, nakan siya kaya a yanar gizo musamman akwai wata manhaja da ake ce ma Temu. Sannan da manhajoji kaman irin na bankuna, nakan siya kaya a irin marhajas su ta yanar gizo. Saboda wani zubin in musamman in bana so in yi nisa in tafi kasuwa, nakan siya kaya, in siya kaya ta yanar gizo sannan kuma in biya. Sannan kuma wa'innan kayayyaki mafi aksari su kan kawo ne har garin da nake, a unguwar da nake kuma har gida na, nakan samu wa'innan kaya. Musamman a manhaja ta banki na, wato bankin da ake ce ma Fidelity Bank, suna da manhaja ta kasuwanci. Wa'innan manhajo, wannan manhaja tasu takan siyar mana da kaya musamman mu wa'enda kwastomomin su ne, mu kan samu kaya a cikin sauki. Sannan a duk lokacin da muka siya wa'innan kaya mu kan same su su kan iso mu har inda mu ke a cikin sauki kuma cikin saukin farashi. Sannan akwai wata marhaja ta kasuwanci ta yanar gizo wanda nake cinikayya da su, su ne a kan ce ma Temu. Su ma Temu mutane ne wa'inda su ke hurɗar hada-hadar kasuwanci kuma kayayyakin su masu kyau ne.

A dukkan lokacin da nake cikin wata damuwa da take damuna sosai da sosai, nakan zauna ne in natsu a wuri ɗaya inda babu hayaniya, babu surutu. Saboda hayaniya da surutu in ina cikin damuwa yakan ƙara mun damuwa. Nakan kasance mai yin shiru sannan in yi tawakkali da dukkannin yanayin yanda damuwar ta zo mun. Sannan kuma ni a addinina aka yi maganan cewa idan kana cikin damuwa ka samu kai ta kiran Allah kana ambaton shi sannan kana karanta Alqur'ani mai girma. Har in mutum ya kasance yana cikin damuwa kuma yakan ambaci Allah ya yaye mai damuwar shi. In Allah ya yarda Allah zai yaye mai ne. Wannan al'amari na yi shi sosai da sosai. Na shiga cikin wasu damuwowi sosai kuma na bar ma Allah na ambace shi akan ya yaye mun. A duk lokacin da na shiga damuwa nakan roƙi Allah Maɗaukakin Sarki wanda ya halicce ni wanda na san zai iya yaye mun dukkanin wasu damuwowina. Nakan roƙe shi ne don ya yaye mun sannan nakan bayan na samu natsuwa. Sai idan iyalina ta kusance ni ita ma tana ɗaya daga cikin baiwar Allah da take yaye mun damuwa a dukkan lokacin da na shiga damuwa.

Ni, didda dai ni ma'aikaci ne wanda ina aiki karkashin soji kuma ina aiki a ɓangaren lafiya ne amma ni ma'aikaci ne wanda nake ɗaukan salari. Didda dai mu ƙananan ma'aikata ne amma an san cewa ƙananan ma'aikata ba a cika biyansu kuɗin da har za su ringa ajiyewa ba. Amma a duk lokacin da Allah ya hore mun kuɗin da zan ajiye, nakan ajiye kuɗaɗe na ne a cikin banki saboda shi banki yakan, akan, aka, akan ajiye maka kuɗi ba tara da wata fargaba ba ko ba tara da wani tsoro ba. Sannan a dukkan lokacin da nake so na yi amfani da kuɗi wanda ya kai kaman misalin naira dubu ɗari, nakan ciro su ne sannan in ajiye su a gida. A duk lokacin da zan fita, nakan ajiye wa'innan kuɗi a cikin durowa ta sai in ringa zara kaɗan kaɗan, kaɗan kaɗan saboda shi irin haka ba ko da yaushe za ka je banki ka ga akwai network ba. Yana da ɓata lokaci shi yasa nakan ciro kaman dubu ɗarin nan sai in ringa zara kaɗan kaɗan. Amma babban kuɗi nakan ajiye ne a banki saboda shi banki in ka ajiye kuɗi, wuri ne za ka samu kwanciyar hankali kuma akwai tsaro.

Ina zuwa kasuwa ne a dukkan lokacin da bukatuna suka kai ni don wata bukata ta don in siya dukkan wani abun da nake bukata a wannan lokacin. Musamman nakan nafi zuwa kasuwa ne a ƙarshen wata a daidai lokacin da na ansa salari. Nakan je kasuwa don siyayyan kayan abinci da dukkan wasu abubuwan bukatuna rayuwa wanda ya zama dole da wanda abubuwa na nishaɗen rayuwa. Yaka daidai gwargwadon yanda salarina yake kai mun. Sannan bayan na dawo akwai wasu bukatu da suke zuwa bagataten suma wa'inda suke kasancewa sukan kai ni kasuwa. Nakan je kasuwa don in samu abun da nake bukata a wannan lokaci sannan in dawo gida.

Eh, nakan kalli taurari da dare musamman a lokacin da suka fito saboda ni ma'abocin fitowa ne cikin dare. Saboda wani zubin ma aikina ya, ya ƙunshe aikin dare ne, shi yasa a ko da yaushe nakan kalli taurari. Sannan a duk lokacin da na kalli taurari, sukan ba ni nishaɗi saboda su taurari wasu aya ce wadda Allah ya sa a sama saboda za ka yi ganin cewa wa'innan taurari in suka haɗu da wata sukan haske gari. Sannan a duk lokacin da nake kallon taurari, akwai taurari a sama, bana damuwa in sa, in samu fitila don haska gabana ko kuma don haska wurare nakan kalla gabana sosai da nisa. Bana buƙatar wata fitila ko, ko wani abin haskawa a dukkan lokacin da taurari suke sama. Sannan tauraro wata irin halitta ce wanda Allah ya halitta a sama wanda kowane ɗan adam ya kamata ya wa'azatu, ya gane cewa wato akwai shi Allah mai sama. A takaice dai nakan kalli taurari ne saboda nakan nishaɗantu in na kalle wa'innan tauraru sosai.

Eh, nakan sa turare kullum a tufafina musamman a lokacin da zan fita aiki ko kuma ko da ba zan fita aiki ba in ina gida. In nai wanka gaskiya ni ma'abocin turare ne. Ina son turare kuma ina sa turare kullun saboda a duk lokacin da nayi wanka nasa turare wato nakan ji wani irin kaya da nishaɗi a tare da ni. Shi turare wani abu ne wanda a dukkan lokacin da ka shiga jama'a zasuji sha'awarka a dukkan lokacin da mutum yasa turare. Dan haka ina son turare kuma ina sa turare kullum da kullum. Dukkan nau'in turarukan da nake amfani dasu wani zubin zakaga. Koda ban sa su ba ma kaya na sukan nasu da wa'innan turare turarurruka kuma koda ban sa su ba ma sukan yi ƙanshi saboda san turare da nake yi. Son sa turare da nake yi a kullum turare ina abu ina son turare sosai da sosai.

Ina ajiye hotunan wayata a cikin galari waɗanda suke da application da lock wato application ne na galari wanda zaka iya sa mai wasu lambobi saboda tsaro saboda ya kasance idan akwai wasu zasu iya ansan wayan ka su buɗe maka waya. Su irin waɗannan mutane basu da wani sirri ko basu da, da suna neman sirrin ga sanin sirrinka to nakan ajiye, eh, hotunana ne a cikin galari na sirri a cikin wayana. Ya kasance waɗannan galari da nake ajiye hotuna na nakan ajiye su ne don sirri saboda kada wani ma ya zo ya yi min tampering da su.

Nakan kare kanmu daga sauro ne ta, nakan sa wato wani sanadarin chemical wanda ake pesawa a cikin ɗaki wanda ake ce ma shaltos a turance. Shi wannan sanadarin chemical yakan idan na sa shi kaman na awa biyu, kam idan na sa shi sai in rufe ɗaki. In na samu kaman awa biyu sai in zo in buɗe ɗaki kafun mu shiga mu kwanta. Sannan hanyar kare kanmu daga sauro mukan shiga akwai abun da ake ce ma ragar sauro wato a turance mosquito net. Ita ma wannan dukkan iyalina sukan yi amfani da gidan sauro. Kuma ni kaina nakan yi amfani da wannan gidan sauro. Kuma amfani ma da gidan sauro shine gaskiya mafi hanya wacce take kare mu daga cizon sauro. Saboda shi abu ne wanda idan ka riga ka shiga cikin wannan gidan sauro ba zai cije ka ba. Saboda shi sauro yana ɗauke da wata cuta da ake ce ma a turance parasite. Wato shi wannan parasite idan ya cije ka yakan je hantar ka. Bayan ya nitse cikin jini yakan je hantar ka sannan ya biye cikin jikinka. Ya sa maka rashin lafiyar da ake kira da malaria. Shi ya sa shi cizon sauro akan, akan, akan kiyaye shi ne. Na ko ka sa shaltos wannan sanadarin chemical a cikin ɗaki ko kuma ka shiga gidan sauro musamman a lokacin da za ka kwanta. Sannan kuma akwai wani man shafawa da ake shafawa a turance aken, akan ce mai mosquito rapellent. Shi ma wato wani, wani magani ne yake, yake magance cizon sauro. Idan ka shafa a jikinka yana nan ne kaman man shafawa.

Wato idan na fahimci wannan tambayar, wato ana nufin ko ina musabaha da mutane. Wannan ita ce Hausar da na fahimta kuma ina ga wannan shine musabaha. Amma a nan na ga an sa musafaha. A kasar Hausa mu kan yi musabaha da mutane. Wato na kan yi musabaha da mutane. Kuma ita musabaha musamman a al'adar mu ta kasar Hausa, wato musabaha wani abu ne wanda yake nuni na wato gaisuwa. Musabaha akan danganta ta da gaisuwa. Sannan musabaha mu a al'adar mu ta Hausa, musabaha wato mu kan yi ta ne tsakanin maza da maza. Sannan mata da mata su ma su kan yi musabaha. Amma mace da namiji ba sa yin musabaha. Sai dai idan mutum matar shi ce ko ƙannuwar shi ce ko matar shi ce. Musabaha, na kan yi musabaha a dukkan lokacin da na haɗu da mutane. Saboda ita musabaha tana nuna wa wato mutane suna yin zaman lafiya. Musabaha tana da kyau sosai a al'adance sannan kuma ko a addinance. Akwai lada sosai da sosai gaskiya in ana musabaha.

Eh gaskiya nakan ajiye kwafin nan dukkanin wasu bayanai musamman bayanai masu mahimmanci wato ajiye kwafin wasu bayanai masu mahimmanci suna da rana kuma ni kankin kaina sun min rana saboda abu ne wanda a dukkan lokacin da ka ajiye wasu bayanan ka kwafin bayanan ka masu mahimmanci zaka neme su a wata rana. Wato wannan ranan da baza ka taba tsammani ba za'a iya neman su kuma kwafin bayanan nan zasu iya zama shaidar ka wanda eh in wani abu ne ka mallaka zaka iya fito da wannan kwafin shaidar bayanan ka a gane cewa eh wa'innan abubuwa naka ne musamman yanzu da muke cikin hali na mutane wa'inda ake samun 'yan damfara. Idan kana da kwafin wasu bayanan ka na sirri zaka iya fitowa da su a dukkan lokacin da wata eh wata matsala tazo zata same ka akan wa'innan bayanai saboda ni saboda haka gaskiya mutum ne ni mai son yawan ajiye kwafin bayanai. Nakan ajiye kwafin bayanan mu sosai da sosai ni da iyalina da dukkan wanda ma ya na ga ya kamata in bashi shawara nakan bashi shawara akan ajiye kwafin bayanai saboda kwafin bayanai yana da mahimmanci sosai da sosai a rayuwa.

Eh ƙwarai kuwa nakan yi amfani da yanar gizo na yi ajiya musamman ajiyan wasu takardu masu muhimmanci ko wasu bayanai na sirri wanda zan iya buƙatar su a nan gaba a rayuwata. Sannan nakan ajiye wasu abubuwa wanda suka shafi iyalina wanda ko da bayan babu rai shi ma nakan gaya ma iyalina na ajiye wa'innan abubuwa ne a yanar gizo. Saboda ya zama shaida ko da, ko da bayan babu rayuwa. Wato ajiye abu a yanar gizo yana da amfani a duk lokacin da ka tashi buƙatar wa'innan abubuwa zaka neme su. Musamman abun da ya shafi wasu takardu masu muhimmanci irin takardu na makaranta ko kuma na wurin aiki. Wa'innan suna ajiye irin wa'innan takardu suna da muhimmanci a yanar gizo. Saboda ita yanar gizo in ka ajiye wa'innan takardu zaka iya samun su ko da nan da bayan wasu shekaru ne masu yawa. Don haka ni ma'abau-- ni ma'abocin amfani da yanar gizo ne a wurin ajiye wasu abubuwa musamman abubuwan da suka shafi dukkannin wasu sirrikana. Ah, ah, ah.

Shi gabatar da rahoto wato, a mu yanda muka fahimta shine gabatar da wani labari wanda ka samu sannan kana so ka isar ma da mutane ko kuma wannan labari wato, rahoto mutane sukan so su ji shi. Wato, gabatar da rahoto mafi yawanci akan same shi ne a wurin mutane waɗanda suke aiki a gidan rediyo ko aiki a gidan talabijin ko kuma aiki a gidan jaridu. Wato, gabatar da rahoto ba aiki bane na mutane ɗaiɗaiku. Sai dai a wata hausar akan fahimta cewa gabatar da rahoto wato, kamar ba da wani labari ne wanda kake so ka isar ma da mutane su ji ko kuma su waɗannan mutanen sun tambaye ka ne don su ji wannan rahoto. Wato, rahoto labari ke nan. Ni gaskiya bani daga cikin mutanen da suke gabatar da rahoto kai tsaye sai dai wato, rahoto ko labari ne wanda na sani kuma aka tambaye ni, nakan, aka tambaye ni don in sanar. Nakan sanar da wannan labari wato, rahoto.

Wato idan na fahimci wannan tambaya, ana nufin wani irin wasa nake yi a wa je, wato wasa kaman irin na motsa jiki. Ni irin wasan da nake yi kuma nake yi a waje shine wato motsa jiki. Na tafiya kaman na awa biyu, sau biyu a kowane mako. Sannan kuma nakan yi wato abun da ake ce ma basketball, shi ma nakan yi wannan wasa. Sannan nakan yi wasa irin na volleyball, shi ma wato wasa ne wanda nake son shi. Sannan akwai wasanni na motsa jiki kaman irin taekwondo, karate. Su ma wato motsa jiki ne kuma wani ilimi ne wanda nake samu na a wanda ake ce ma a turanche self defense wato kare kai. Nakan yi wa'innan wasanni ne saboda nishaɗi sannan da inganta lafiyar jiki. Saboda su wa'innan wasanni na motsa jiki sukan inganta lafiyar ɗan adam. Har wasu likitocin ma sukan ga cewa wasannin motsa jiki ya fi ka ringa yawan shan magunguna. Saboda shi motsa jiki yana ƙara gina garkuwar jiki. Ita kuma wa'innan garkuwar jiki yana kare dukkan ɗan adam daga kamuwa da ko wasu cututtuka.

Eh gaskiya nakan so zama kusa da taga musamman a ɗaki, a lokacin da ba na kwance, ko kuma a ofis. Saboda, shi zama a taga wani abu ne wanda dukkan lokacin da aka ɗauke wuta babu fanka wato zaka samu wata iska wacce take shigowa. Sannan ita wannan iska takan sanyaya ofishi ko kuma ɗaki ga ɗumamar yanayi. Saboda shi zama kusa da taga mutum yakan samu iska wacce take da daɗi musamman a lokacin zafi wato lokacin bazara. Mutum yakan samu nishaɗi, sannan yakan ji daɗar rayuwar shi saboda iskan nan da take shigowa a ta taga. Shi taga, wani abu ne wanda ake yin shi a lokacin da aka yi ɗaki. Bayan ƙofa, shi taga wani wuri ne wanda iska take shigowa. Dan haka shi taga yana da amfani sosai, kuma amfanin shi shine iska takan shigo cikin ɗaki, ko cikin ofis saboda ɗumammar yanayin ɗaki musamman ɗakin da babu AC ko kuma ɗakin da babu fanka. Ko kuma a lokacin da aka ɗauke wuta babu AC babu fanka, akan buɗe taga ne ko kuma a zauna kusa da taga, saboda jin daɗin wannan iska. Toh gaskiya nakan so zama kusa da taga, saboda ni ma na, na fa'idantu, sannan na amfana iskan da take shigowa kusa da wannan taga.

Gaskiya ni a rayuwa ta ina son bada kyauta kuɗi, saboda shi kuɗi a dukkan lokacin da ka ba da kyautar shi, mutum musamman ga mutumin da yake bukata ko ga mutuniyar da take bukata. Kyautar kuɗi yakan faranta ma dukkan wanda ka ba ma wa, zuciya kuma dukkan wanda ka ba ma kyautar kuɗi yakan ji daɗi gaskiya. Sannan kyautar kuɗi wato musamman ga mabukaci, musamman a lokacin da bai taɓa zaton wannan kyauta ba, zai je a duk duniya babu wanda yake so in ba kai ba. Musamman kuɗi masu ɗan yawa. Ina son bada kyautar kuɗi saboda gaskiya ita kyautar kuɗi kyauta ce wacce take sa mutum ya ƙara girma, ya ƙara ƙima a wurin wanda ya ba ma wa. Dan haka nakan so in bada kyautar kuɗi. Bayan kyautar kuɗi, kyautar da na fi so bayan ta kyautar kuɗi, ita ce kyautar da nake bayarwa ta abinci. Wato kyautar abinci, bayar da kyautar abinci. Na lura a dukkan lokacin da na bayar wa mabukaci wato mai jin yunwa, a dukkan lokacin da yake jin yunwa wato yakan ji daɗi sosai, yakan samu ƙoshi saboda ita yunwa tsakanin da Allah kowa ya san cewa dukkan wanda ya kamu da yunwa wato takan sa mutum ma har ya fita daga cikin hayyacin shi. Shi ya sa in aka samu waɗanda suke bada kyautar abinci fiye, fiye da waɗanda suke bada kyautar kuɗi ba za a samu masu jin yunwa ba. Sai dai shi kuma amfanin bada kyautar kuɗi, kuɗi zai iya sa wa ka sa wannan kuɗi ka sai wannan abincin ko da kana jin yunwa. Dan haka ni na fi son bada kyautar kuɗi.

Wato abun da nake tunawa ina yaro wato ina fahimci a yanda tambayar ta zo. Wato abubuwan da na fi tunawa lokacin da nake yaro shine a lokacin da nake zuwa primary school ina ƙarami. Sannan idan na dawo mahaifiyata a wannan lokacin za ta yi mun oyoyo sannan za ta bani abinci. Sannan in ta bani abinci za mu zauna mu ringa fira. Wannan abun a dukkan lokacin da na tuna yakan bani nishaɗi. Sannan kuma akwai abun da nake tunawa lokacin da ina yaro. A lokacin nan, lokacin da ina yaro baba na yakan ɗauke ni a dukkan lokacin da babu makaranta. Baba na yana da keke yakan sa ni in hau keke shi ma ya hau tashi mu tafi kasuwa. Wato wannan abu idan na tuna ko da yaushe yakan bani nishaɗi. Sannan nakan ji a raina wato iyaye na sun yi hidima da ni iyaka dai dai bakin gwargwado. Sun tsaya sun bani ilimi sosai sun kula da rayuwata kuma sun kula da lafiyata a lokacin da nake yaro. Wannan abu ko da yaushe na tuna shi wato kular da iyaye na suka mun lokacin da nake yaro. Nakan musu addu'a kuma nakan, nakan musu addu'a kuma ina musu yabo kuma nakan roƙi Allah, Allah Ubangiji ya saka musu da aljanna kamar yanda suka jiƙana ina yaro su ma Allah ya jiƙansu haka.

Babban abun da na fi so a cikin sha, musamman a cikin kayan marmari, shine kankana, musamman da daddare. Ina matukar son kankana saboda ita kankana a dukkan lokacin da nake jin ƙishi ko nake jin yunwa. Idan na samu kankana, nakan sha kankana iyaka gwargwadon yanda na same ta. Kankana ba ta ginsar da ni. Sannan abinci ne wanda na ɗauka wato kayan itace ne kuma na ɗauke shi tamkar abinci. Don wani zubin ma nakan sha kankana a matsayin abinci na na dare. Wato kankana tana ɗauke da sinadarai iri-iri, tana kashe ƙishi sannan kuma tana ba da lafiya a jiki. Tana ƙara ma garkuwar jiki wato kare dukkanin wasu cututtuka daga jikin ɗan adam. Sannan bayan kankana ina son fura da nono. Fura da nono ma wani abinci ne namu na al'adarmu. Fura da nono ina son fara da nono saboda fara da nono yakan sa ni na samu nishaɗi a duk lokacin da na samu fara da nono. Sai dai na fi shan fara da nono ne da rana saboda a lokacin bana buƙatar wani cin abinci mai nauyi. Shi ya sa na fi so in samu fara da nono in sha.

Wato in na fahimci wannan tambayar ana nufi na shin ina karatu kafin in kwanta? Wato kwana kenan a wata Hausa, ina karatu sosai kuwa kafin in kwanta. Musamman a lokacin da nake so in karanta wani abu mai muhimmanci. Saboda dukkan lokacin da na yi wani karatu kafin in kwanta yakan zama min a ƙwaƙwalwa. Idan na tashi zai in tsinci kaina ina nazarin wannan karatu da kankin kaina. Sannan a lokacin makaranta nakan yi karatu sosai kafin in kwanta. Wato in na fahimci wannan tambayar ana nufi na shin ina karatu kafin in kwanta? Ina son karatun dare. Wato karatun dare shine karatun kafin in kwanta daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe biyu na dare, musamman lokacin da nake makaranta. Amma lokacin da bana makaranta karatu na kafin in kwanta karatu na naɗan wani ɗan ƙaramin lokaci ne. Musamman karatun littafin Allah wato karatu ne wanda na fi son shi kafin in kwanta. Saboda shi karatun littafin Allah yana bada kariya a cikin bacci.

Kwarai kuwa ina bin ƙa'idojin aiki sosai da sosai. Saboda shi aiki, dole kowa ya bi ƙa'idojin aiki musamman aikin da ya shafi ma al'umma bauta. Shi aiki musamman irin aiki namu na gwamnati yana cike da ƙa'idoji, wanda waɗannan ƙa'idoji inma ba ka bi su ba za ka iya samun matsala a wurin aikinka. Daga cikin ƙa'idoji wanda ya kamata a ringa kiyayewa ko a ringa bi, kiyaye ƙa'idojin lokutan zuwa wurin aiki da kiyaye ƙa'idojin lokacin tashi. Waɗannan ƙa'idoji ne waɗanda idan mutum ya bi su ba zai ringa samun matsala a wurin aikinshi ba. Sannan kowane aiki a kowane ofishi yana da irin ƙa'idojin shi. Duk ma'aikacin da yake bin ƙa'idojin kowane irin aiki in Allah ya yadda yana tare da nasara.

Ni bani da wata mu'amala ko da ta kusa ko ta nesa da kasuwanci. Ni ma'aikacin gwamnati ne. Nakan ɗauka albashi ne a dukkan kowace ƙarshen wata. Aikina bani da lokacin ko kuma bai bani damar da zanyi woni kasuwanci ba. Amma shi kasuwanci ga 'yan kasuwa, a duk lokacin da suka tsince kansu suna ciniki, shi ciniki a kasuwanci yakan ba ma dukkan woni ɗan kasuwa farin ciki. Sannan yakan bashi nasara. Sannan shi ciniki akan same shi ne a wurin masu zuwa siya kaya, wato kwastomomi kenan. A dukkan ɗan kasuwan da bai da yawan mutanen da suke zuwa suke siyan dukkannun kayan shi, to wannan ɗan kasuwa ba zai yi cinikin da yake so ba.

Yanda nake tafiya zuwa wurare, ya danganta da inda zan je. In ya kasance wuri ne wanda bai da nisa yake kusa, nakan so na yi tafiya a ƙafa ne saboda nakan yi amfani da wannan dama don in motsa jiki. Idan kuma ya kasance wuri ne mai nisa, nakan hau abin hawa in je wannan wuri in dawo. In ya kasance tafiya ce wadda tsakanin a inda nake zuwa wani gari, nakan hau mota wato mota ta kasuwa in je wannan gari don in yi abin da zan yi in dawo. In ya kasance kuma wata ƙasa ce ta daban, shi kuma nakan hau jirgin sama ne in je wannan ƙasa in dawo, in na gama abin da nake yi in dawo. Amma mafi yawanci in zan yi tafiya zuwa wurare, nakan hau abin hawa na ko kuma idan gari da gari ne, nakan hau mota, abin hawa na kasuwanci kuma in biya su. Wannan hanyoyi sune nake amfani da su wurin tafiya zuwa wurare.

Wato in na fahimci wannan tambayar ana nufin ya ya nisan da nake yi a wurin iya tafiya da ƙafa. Wato nakan yi tafiya kaman ta awa biyu wanda take daidai da kaman kilomita ashirin. Nakan iya tafiya a ƙafa daga kilomita ɗaya zuwa kilomita ashirin. Nakan Allah ya ba ni wannan lafiya na tafiya a ƙafa sannan nakan yi kaman awa biyu zuwa awa ɗaya da rabi in ina wannan tafiya. Wato wannan tafiya ba kasafai na cika yin ta ba amma iyaka inda nake yawan yi don motsa jiki nakan yi kaman kilomita biyar zuwa bakwai ko takwas. Wannan nakan yi su ne don motsa jiki amma a yanda nake iya wa ko kuma a yanda na taɓa yi, na iya tafiyan nisa da ƙafa har ta tsawon kilomita ashirin.

Ina cin tafarnuwa amma ba kasafai na fi son cin tafarnuwa ba. Amma na kan haɗiye tafarnuwa saboda ita tafarnuwa a duk lokacin da ka ci ta haka kai tsaye takan daɗe tana ma maka wari a baki. Idan na ci tafarnuwa kai tsaye haka da baki ɗan yatta takan sa warin baki. Amma in ina son in ci tafarnuwa na kan yanyanka ta ne sai in haɗiye ta kamar magani. Amma abun babban abun da na fi so a wurin amfani da tafarnuwa wurin cin tafarnuwa ina matuƙar son cin yajin tafarnuwa. A lokacin da na samu barkono da citta da kanunfari da wasu dukkannin sawur-sawurin nau'i na kayan ƙanshi a wurin haɗa yaji. Akan daka gaba, akan haɗa sai a daka gaba ki ɗaya. Wannan yaji za ka ji tafarnuwa ta fito kuma tafarnuwa idan ta fito a wannan yaji wato yajin yana ɗanɗano sosai da sosai. Sannan cin tafarnuwa garkuwa ce a jiki wanda wasu masana ma sukan ɗauke ta a matsayin garkuwa ce ga jiki wanda yakan ƙara inganta garkuwar jiki. Wasu ma masanan sukan ce ita tafarnuwa tana nan kamar antibiotics ce wato tana maganin dukkannin wasu ƙwayoyin cuta da ke jikin ɗan adam wanda ba a iya ganinsu da idanuwa. Tafarnuwa tana wannan aiki sannan masana sun sanar da cewa tafarnuwa yawancin tafarnuwa yana maganin sanyi sannan da wasu cututtuka wa'inda ma ba'a san su ba.

Muryata ya danganta da yanayin yanda nake amfani da murya. In ya kasance ina magana ne da mutane musamman waenda suka girmeni, nakan sassako da muryata saboda girmama su da ɗaukansu da daraja. Nakan girmama su sosai. Muryata a lokacin bata, bata ƙarfi amma muryata takan yi ƙarfi ne a lokacin da na fusata. Sannan muryata takan yi ƙarfi a lokacin da raina ya ɓaci ko kuma muryata nakan yi magana da ƙarfi a lokacin da nake buƙatar kiran wani a nesa. Amma idan ana magana ta hankali wato ta fahimta, muryata tana daidai wade da a wurin ji. Bata da ƙarfi kuma ba a hankali ba amma nakan yi ta ne a iyaka daidai gwargwadon yanda za'a fahimta. Mastada atum. Amma in ya kasance idan nayi magana da ƙarfi a wurin inda ya kamata na yi ma manya magana wato wannan maganan su manyan zasu ɗauka cewa bani da ladabi da biyayya. Sannan in ya kasance inda ya kamata na yi amfani da murya mai ƙarfi kamar shine a wurin, faɗa ma wani saƙo wanda baya kusa da ni, nakan yi amfani da murya mai ƙarfi. Amma muryata tana da dai-dai waddai da ni nake magana da ita.

Ba ni da wasu ƙa'idajjen lokaci wurin amfani da intanet. Nakan yi amfani da intanet wato yanar gizo a duk lokacin da naga ina buƙatar yin amfanin haka. Nakan ɗauke lokaci mai tsawo a wurin yin amfani da internet musamman in ina so in yi amfani ko kuma in ina wani bincike ko kuma wani abu da zai amfanar da ni. Nakan ɗauke dogon lokaci wurin yin amfani da intanet a wurin bincike ko wasu aikace-aikace ko kuma wasu assignment. Nakan yi amfani da intanet a dukkan lokacin da na shiga fanni na social media saboda kalle-kalle da wasu abubuwan da suke sani nishaɗi. Ba ni da wani ƙa'idajjen lokaci ko da yaushe. Nakan yi amfani da intanet ne a duk lokacin da naga ina buƙatar amfani da shi. Sannan in na gama amfani da shi nakan rufe saboda in shiga wasu sabgogin na daban.

Bana son kallon faɗuwar rana, sai dai nakan wani lokuta idan lokacin da rana za ta faɗi, nakan hankalina yakan je wurin. Amma mafi akasari ba ni da wani mu'amala ko wata alaƙa ko wani bincike dangane da kallon faɗuwar rana. Amma musamman idan rana ta faɗi, na san cewa yamma ta yi. Musamman mu masu irin bautar mu a lokacin da rana ta faɗi, a lokacin da kake azumi yana nuna cewa lokacin shan ruwa ne. Sannan idan rana ta faɗi akwai bauta da muke zuwa, mukan je mu sallah. Ba, bana son kallon rana haka kawai, ba don komai ba. Bana son kallon faɗuwar rana haka kawai, ba don komai ba saboda ba ni da wata mu'amala. Amma akwai wasu mutane waɗanda suke bauta ma rana. Su waɗannan mutane a duk lokacin da rana za ta faɗi, mutane ne sun kasance a lokacin suke bautar rana, a lokacin da suke bauta suke nan a lokacin da rana za ta faɗi. To mafi akasari irin waɗannan mutane da suke bautar rana su aka fi samun suna yawan kallon rana wato suna son kallon faɗuwar rana a koda yaushe.

Ina son dafa ƙwai ne a duk lokacin da na buƙaci cin ƙwai. Sannan in ni kaɗai ne, nakan dafa ƙwai a cikin abincin da nake dafawa. Nakan wanke shi sai na sa shi saboda ni shekaruna a yanzu ya wuce in tara ƙwai kaman guda uku, huɗu ko guda biyu in ci. A yanayin faɗakarwar likitoci sun nuna mana masu shekaru da yawa wanda suka wuce shekara talatin da biyar zuwa shekara arba'in ya kamata su ringa cin ƙwai guda ɗaya ne tak. Shi ne zai yi amfani a jiki saboda idan kaci ƙwai guda, guda biyu ko uku yana ɗai, yana ɗai da aikin da zai maka. Yana daidai da yanayin da zai maka aiki da wanda ya ci guda ɗaya. Ina son dafa ƙwai a dukkan lokacin da nake so in ci indomie. Sannan amma duk da yake ni ban cika son dafaffen ƙwai ba. Na fi son soyayyen ƙwai saboda ya fi mun daɗi. Saboda shi soyayyen ƙwai yana da ɗanɗano. Sai dai ma'aikatan lafiya masu waɗanda suka san kimiyyar lafiya sun tabbatar da cewa cin dafaffen ƙwai, ya fi inganta jiki sannan ya fi gina jiki musamman ga yara ƙanana. Amma ni inda na fi son dafa ƙwai, na fi son dafa ƙwai a lokacin da zan ci indomie ko kuma a lokacin da zan ci shinkafa. Sai in wanke in sa shi a cikin wannan shinkafa. Idan ya dahu sai in tsamo shi in ɓare sai in sa a cikin wannan indomie ko kuma a cikin miya sai in ci.

Ni dai ma'aikacin soji ne, sannan a cikin aikin soji ni ina aiki ne a ɓangaren lafiya. Muna sa kakin soji, sannan kuma a dukkan lokacin da muke asibiti wurin duba marasa lafiya, mukan yi amfani da kayan ma'aikatan lafiya ne wanda kowa, kowa yake amfani da shi a matsayin shi na ma'aikacin lafiya a farin kaya. Mu dai muna amfani da waɗannan kayayyaki ne musamman duk lokacin da zamu yi kowane aiki a kowane ɓangare. Mukan yi amfani da kayan soji a duk lokacin da buƙatar hakan ta kama. In zamu tafi ofis mukan yi amfani da shi. Amma in ya kasance muna aiki ɓangaren sashin mu na rashin lafiya, wato a asibiti muna kula da marasa lafiya, mukan sa kaya ne waɗanda suke ba mu kariya da ɗaukan wasu cututtuka a asibiti ko kuma wasu cututtuka daga marasa lafiya. Mukan sa kaya ne wanda yake ba mu kariya daga dukkannin wasu cututtuka, irin kaya kaman irin su "lab coat" da irin su "scrub" a turance. Amma idan ya zo ɓangaren aikin soji, mukan sa kaya ne wato wanda ake ma laƙabi da khaki. Wato khaki shine "camouflage" na soja. Idan kuma aikin ofis ne, mukan sa kaya wato mai shuɗi sannan mu je ofis da shi, wannan, wannan shi muke sawa mu je ofis. Amma kaya mai roɗe-roɗe wanda aka fi sani da, da "camouflage", mukan yi amfani da shi ne a duk lokacin da muke wani sintiri ko kuma muke cikin daji don neman masu laifi. Mukan yi amfani da waɗannan kaya ne masu roɗe-roɗe a dukkan lokacin da aka ce akwai masu laifi za su zo wucewa a kan hanya. Muna tsaran hanya kuma muna tsare da daji a ko da yaushe da waɗannan kaya masu roɗe-roɗe waɗanda aka fi sani da "camouflage".

Ba na tara tsabar kuɗi, kasancewata ni ma'aikacin gwamnati ne mai ɗaukan albashi a dukkan ƙarshen wata. Kuɗin da ake biyana albashi baya isa na wanda har zan iya ajiye wa ya zama na yi ragowa har ya zama tsaba. In dai aka biya ni, na riga na sai abinci da duk wasu abubuwan da ya kamata na yi na dolan rayuwa. Na kan yi iyaka daidai bakin gwargwado yanda wannan kuɗin zai yi. Akan samu tsabar kuɗi ne a wurin 'yan kasuwa waɗanda suke siya da siyarwa saboda su samu riba musamman a wurin 'yan ƙananan kasuwa. Ko a wurin manya manyan 'yan kasuwa ma ba a yawan samun tsabar kuɗi. Kuma a wannan rayuwa yanzu da aka ci gaba ma samun tsabar kuɗi ba kasafai ko a wurin kowane ɗan kasuwa ake yawan samun tsabar kuɗi ba. Sai dai in ya kasance kaman a ƙauyuka inda babu wurin banki, inda babu banki wurin ajiyar kuɗi, akan samu tsabar kuɗi a wurin 'yan kasuwa da suke ƙauyaku iri iri. Amma a wurin ma'aikacin gwamnati ko a wurin babban ɗan kasuwa a birane daban daban ba a yawan samun kuɗi. Saboda yanzu an ci gaba a rayuwa komai yanzu ya zama ta, ya zama ta intanet ake yin shi wato yanar gizo. Wannan shi ne dalilin da ya sa ni ba na ajiye tsabar kuɗi saboda ni ba ɗan kasuwa ba ne. Ni ma'aikacin gwamnati ne mai ɗaukan albashi a kowane wata.

Wurin aikinmu yanzu a halin yanzu wuri ne wanda muna ba a cikin gari muke ba. Muna bayan gari saboda kasancewar rashin tsaro da muke fama da shi a wannan yanki da nake. Muna cikin daji ne a bayan gari saboda tsaron al'umma. Wato wuri ne wanda idan ka zo shi in ba kai ba a san ka ba, in ba a san ka ba ba za a bari ma ka shiga ba saboda wuri ne wanda ko yaya aka yi sabo da kai in dai kai farin kaya ne ba za mu bakka ma ka tunkaro mu ba. Wuri ne wanda aka yi shi saboda jami'an tsaro su samu su zauna don tsaran dukiyoyi da rayukan al'umma.

A halin yanzu, ni a matsayina na ma'aikacin tsaro, a inda nake yanzu babu wutar lantarki. Ba ma amfani da wutar lantarki, don haka ba ma biyan kuɗin wutar lantarki a kowane wata. Sai dai ya kasance a cikin birane yanzu, musamman inda iyalanmu suke. Wato ya kasance an daina ma biyan wutar lantarki a wata. Sai dai ya kasance akwai na'ura wacce ko wani lokaci, akan mata zubun kuɗi a daidai lokacin da ake so tayi aiki. Idan wannan kuɗi ya ƙare, wato za'a kasance ba a da wuta. To ya kasance, iya kuɗinka iya shagalin ka. Wato abun da ake nufi anan, iya kuɗinka iya shagalin ka, shine iya kuɗinka iya ka daidai gwargwadon yanda zaka sha wutarka. A birane daban daban yanzu an daina biyan kuɗin wuta, a matsayin biyan kuɗin wata. Sai dai akan sa wata na'ura ne, wanda ake ce ma prepaid meter a turanci. Wannan na'ura, ita ce ake amfani da ita yanzu, a musamman birane da suka ci gaba.

Eh, ba kasafai na cika kallar kallon inuwata ba. Nakan kalla inuwana ne a lokacin da rana ta fito. Musamman mu a al'adanmu ko kuma a addininmu, yakan mukan yi amfani da inuwarmu a lokutan ibadunmu. Wato inuwarmu tana nuna mana yanayin lokacin da rana take fadi sannan a lokacin da rana take fitowa sannan a lokacin da rana take tsakiya. A nan mukan gane, a nan mukan gane ta kallon inuwarmu ko da ba ma tare da agogo ko kuma wani abun da zai nuna mana lokutan ibadanmu.

Ina wanke tufafina a kowane ƙarshen mako kasancewa ta na ma'aikacin tsaro. Saboda a lokacin kowane ƙarshen mako ne na fi samun lokaci in wanke tufafi. Saboda shi wanke tufafi a mu a ma'aikatan gwamnati, mu kan samu lokaci ne a dukkan lokacin ƙarshen mako saboda sauran ranakun mu kan kasancewa ne a ofis. Wa'yannan lokuta su ne muka fi samun lokuta mukan aiwatar da dukkan wasu ayyukannmu wanda ba zai shafi aikin mu ba. Mukan, nakan wanke kayana ko kuma tufafina, saboda shi wanke tufafi tsafta ne ko a wurin al'umma ma gaba ki ɗaya. Sannan ma'aikatan lafiya sun nuna cewa wanke tufafi yana ɗaya daga cikin tsafta.

Idan na fahimci wannan tambayar, kamar ana nufin menene kayan ciye-ciyen da na fi so? Wato kayan ciye-ciyen da na fi so wanda ba abinci ba ne, tsakani da Allah ina son nama, sannan ina son ƙwai, sannan kuma ina son kayan ciye-ciye kaman abin da ya shafi kayan itatuwa na marmari kamar su kankana da irin su aful. Duk wa'yannan kayan marmari na ciye-ciye ina matuƙar son su sosai. Sannan sai kayan shaye-shaye kamar irin minerals wanda ake ce ma soft drinks. Na kan so Suweps da Tim. Sannan a wurin kayan ciye-ciye ina da son cin nama.

Ba na tafiya da sauri, sai dai in ya kasance akwai bukatar yin tafiya da sauri. Nakan yi tafiya da sauri ne a wasu lokutan da nake bukatar yin saurin, musamman lokutan da idan na, idan na makara a wurin aiki. Nakan yi tafiya da sauri ko a abun hawa ko kuma, in ya kasance in na sauka a abun hawa kafin in shiga ofis, nakan yi tafiya da sauri ba don komai ba saboda, saboda na samu in cika ƙa'idar lokacin zuwa aiki.

Nakan karɓi baƙo ta hanyoyi da yawa, ya danganta da wani irin baƙo ne a gare ni. Dukkan baƙon da ya taso daga wani gari me nisa don ziyad-dan mun ziyara, ya zo gidana dan mun ziyara, nakan anshe shi ne da girmamawa. Nakan bashi abinci, na bashi ruwa, sannan na bashi wurin kwana in girmama shi. In kuma ya kasance baƙo ne wanda ƙila yana garin da nake, muna gari ɗaya, ƙila ba mamaki ya zo gidana, wannan baƙo shi ma nakan girmama shi. Nakan sauke shi a masauki mai kyau, iyaka dai-dai gwargwadon awowin da zai yi ya tafi. Sannan in ya kasance baƙo ne wanda zai je ofis ya same ni, shi ma nakan girmama shi. In buɗe firij, in bashi abin sha mai sanyi saboda ya ji daɗi. Wannan sune hanyoyin da nake karɓar baƙi.

Ina son matuƙar ɗaukan hoto musamman, musamman yanzu da ɗaukan hoto ya zama sauƙi. A kowace waya da kake riƙewa akwai kyamarori masu kyau. Waɗannan kyamara su ne suke sawa wani zubin. Ko da yaushe idan mun sa sabon kaya ko kuma mun tsince kanmu a wani sabon wuri mai ban mamaki, mukan ɗauka hotuna, mukan ɗauka hotuna saboda tarihi. Don haka ko da yaushe ina son ɗaukan hoto musamman a lokacin da na tsince kaina a yanayin hakan ko na sa sabon kaya ko kuma na je wani wurin da ban saba zuwa ba, nakan ɗauka hoto.

Nakan rubuta kuɗin aiki musamman irin manya-manyan ayyukan da nayi ko kuma nake yi musamman kaman irin aiki na gini ko kuma wani babban aikin da ya shafi yakamata in rubuta kuɗin saboda daga ƙarshe in san nawa na kashe a wannan kuɗin. Sannan nakan rubuta kuɗin aiki musamman idan na san wannan aiki idan na gama shi zan siyar da shi ne in sa shi a kasuwa ko kuma ina tsammanin riba ko kuma ina tsammanin wani zai zo ya siya. Nakan rubuta dukkan wani abun da na kashe kaman in ina gina gida don in siyar, nakan rubuta dukkanin kuɗin da na kashe. In ya kasance na sai mota ana mata wani aiki shi ma nakan rubuta dukkan wani kuɗin da na kashe saboda idan na tashi sai da wannan mota don in samu ummai da kuɗina kada na yi asara.

Idan a wurin aiki ne, ba ni da wani takamaimai ra'ayi nawa wanda nake bayarwa a wurin aiki, sai dai nakan ba da wasu shawarwari wanda na ga ya kamata idan aka yi amfani da su, aka yi aiki da su, za a samu ci gaba sannan al'umma za su samu abin da suke so musamman dangane abin da ya shafi aikin tsaro namu. Amma ra'ayimu a yanayin aikinmu ba ka da wani ra'ayi sai dai ra'ayin da sai dai, sai dai wani ra'ayi da ya kasance ya zo daga wurin babba wato, wato babba wato ɗaya daga cikin manyanmu. Su ne kaɗai kawai suke da ra'ayi sannan kuma suma ko da yaushe ra'ayinsu sukan duba abin da yake cikin kundin tsarin wannan aikin da muke ciki. Shi ne ake amfani da shi amma haka kawai ka safai. Mu a wurin aikinmu mutum ba shi da wani ra'ayi nashi na kan shi, sai abin da dokar aiki ta ce ko kuma ta faɗa a aiwatar. Amma shawarwari saboda shi ilimi yana da faɗi. Akwai ilimin kundin tsarin dukkannin aikin da muke yi wanda zan iya kasancewa ina da shi amma wani ba shi da shi. To amma kuma kasancewar ni ba ni bane babba a wurin, zan iya ba ma shi wanda yake gaba da ni shawara. In ce mai, in tuna mai ga inda aka faɗa a cikin littafi kaza kaza kaza. To wannan zan iya canza mai ra'ayi idan ya duba ya ga hujja ta tafi tashi.

Idan na fahimci wannan tambayar ana nufin na fi son fensir ko alƙalami, wato alƙalami biro kenan. Wato a Hausan mu ta Hausa, idan akayi bayanin alƙalami yana iya ɗaukan fensir ko kuma biro ko kuma dukkan wani abun da za ka yi amfani da shi ka yi rubutu. Wato shi ne alƙalami a Hausance. Ni na fi son yin amfani da biron alƙalami saboda shi biron alƙalami wani alƙalami ne wanda aka fi amfani da shi a dukkan wasu ayyuka na rubuce-rubuce. Shi ko fensir wani alƙalami ne wanda ake amfani da shi musamman a lokacin drawing. Lokacin da za a yi wani zane kenan shi ne ake ce ma drawing da Turanci. Shi fensir aikin shi ba shi bai kai yanayin yanda ake amfani da alƙalamin biro ba. Saboda shi fensir an fi amfani da shi a wurin zane-zane. Shi kuma alƙalamin biro shi ne aka fi amfani da shi a rubuce-rubuce. Don haka na fi yin amfani da alƙalamin biro. Sannan na fi son yin amfani da alƙalamin biro. Sai dai idan ya kasance zan yi wani zane, shi kuma na fi son yin amfani da fensir saboda shi amfani da an fi yin amfani da fensir a wurin dukkan wasu zane-zane.

Wato in na fahimci wannan tambayar ana nufin wani irin kayan ɗaki na fi so ne a matsayina na namiji. Ni ina da jinsin maza ne, ni gaskiya irin kayan ɗakin da na fi so a matsayina na namiji, ɗakina guda ɗaya a matsayina na namiji ba tare da mata ba, na fi son wato ya kasance akwai katifa babba, sai rug carpet, sannan sai, sai ɗan wani ɗan madubi, sannan sai fanka, sannan sai AC, sai kuma wata ƴar durowa, ƴar ƙarama wanda zan ringa hangin kayana ko yunifom a dukkan lokacin da na dawo aiki. Ni bana bukatan yawan tarkacen kaya a ɗakin da nake kwana, amma kaman su mata su sukan tara ɗaki, sukan tara kayan ɗaki kaman irin su durowa, irin su kabod da wasu irin dishes wato wasu irin kwanuka na ƙayatarwa da wasu irin kwalabe da ake sa turarirrika a cikin abun da ake ce ma showcase wato, wato, wato katakon gilashi kenan. Ni na namiji ne, na fi son kaya kaɗan a cikin ɗakina amma bana son kaya da yawa hargitse a cikin ɗaki.

Idan na fahimci wannan tambayar ƙila ana tambaya na ne, wa yake ƙarfafa min baya? Wato wa yake tsaye game da al'amari na? Wa yake tsaya min? Wa yake tsaya min a baya? Wato ni babu wanda yake tsaya min. Ba ni da wani kowa in ba Allah ba. Allah shi ne wanda nake roƙo kuma a ko da yaushe nake neman wani abu a wurin shi nake nema. Bana neman komai a wurin kowa. A wurin Allah nake nema don haka ban dogara da wani ɗan adam ba. Sai dai ina da masu gidaje. Ina da masu gidaje oganni wa'inda in wani abu-- in ina neman wani abu nakan je in same su sannan sai in roƙi Allah. Idan Allah yayi nufin in samu wannan abun sai Allah ya bani ta hannunsu su wa'innan ogannin. To zan iya cewa ba ta su ba ne sai dai Allah yayi ta sanadiyyarsu ne. Su ne nake samu amma wanda yake ƙarfafa min ikon Allah ni na dogara da shi kuma da shi nake tunanin cewa nake samun ƙarfin dukkan wani abun da nake yi.

Bana shan magani a kullum saboda ba ni da wata cuta a jikina da zai sa in sha magani kullum. Likita ne kaɗai yake da ikon da zai ce mun in ya duba wata cuta a jikina yake da ikon da zai ce in sha magani kullum. Waɗanda suke shan magani kullum mutane ne waɗanda likitoci suka ɗaura su a kan magani da su ringa shan shi kullum. Shan magani a kullum musamman ba tare da ƙa'ida ba, babban hatsari ne ga lafiya sannan da jiki gaba ki ɗaya. Shan magani ba tare da ƙa'idar likita ba kullum yana saurin mutum kai lahira, yana kai mutum lahira da sauri. Sannan likitoci sun bayyana cewa shi shan magani ba tare da ƙa'ida ba ko kuma shan magani kullum ba tara a kan ƙa'ida ba ko kuma wani likita ne ya yi maka gwaji ya ga cewa ya kamata ka ringa shan wannan magani kullum, yana kawo, yana kawo kisan ƙoda. Sannan a duk lokacin da ƙoda ta mutu, to a wannan lokaci mutum shi ma sauran gangan jiki ba za su yi aiki ba, jiki zai fara kumburi. Sannan yawan shan magunguna kullum yakan tsotse jinin jiki. Don haka shan magani kullum bai da fa'ida.

Idan na gane wannan tambaya, ana nufin ƙila ina kwana a cikin ɗaki? Amma tambayar ta nuna a hausance kana kwana a ciki, wanda kalmar bata nuna ma'ana ba. Sai dai idan a hasashe, mutum zai iya yin tunani ƙila ana tunani ko ina kwana a cikin ɗaki. To idan wannan shine nufin, eh ina kwana a cikin ɗaki. Saboda shi ɗaki wurin kwana ne. Sannan in kana cikin ɗaki yakan kare sanyi musamman a yanzu da muke lokacin hunturu. Sannan in kana ɗaki ka kulle ƙofa ba ka da tunanin wani abu zai shigo ya cutar da kai ko kuma wani wanda bai samu izinin ka ba ya shigo maka ɗaki kana bacci kai tsaye. Shi kwana wato ana nufin bacci, wato bacci ke nan in ana maganan kwana. Shi bacci akan yi shi ne a cikin nutsuwa. Kuma akan yi shi ne a cikin ɗaki sannan a rufe ɗaki. Saboda rashin rufe ɗaki zai iya jawo wa wani ya shigo ya zo ya cutar da kai a lokacin da kake bacci.

Idan na fahimci wannan tambaya, wato ana tambaya ne akan shin ko ina zuwa wurare da wuri, wato kamar idan an gayyace ni ko kuma an faɗa mun in je wani wuri ko sai daga baya nake zuwa. Wato bayan an gama komai idan wani taro ne an riga an watsa taro. A magana ta gaskiya, dukkan inda aka bani umarni in je musamman a wurin aiki ko kuma inda na yi alkawari zan je. Idan misali aka ce in je kaman karfe takwas, to in Allah ya yarda zan je wurin nan karfe bakwai da rabi ko kuma karfe bakwai da minti arba'in da biyar. Nakan ba da wato wasu sauran tazarar lokuta kafin asalin lokacin da nai ma kaina alkawari ko kuma, ko kuma alkawarin da nai ma mutane zan je wurin. Nakan je bana zuwa latti. Idan kuma zuwa wasu wurare ne inda ba gayyata na aka yi ba, hakanan kankin kaina ne kawai nake so na je wurin ko don in yi nishaɗi ko kuma in yi wani abu don in ji daɗi. Nakan je a lokacin da ya kamata in je ni, lokacin da na ga cewa ina da lokacin zuwa, a lokacin nake zuwa.

Idan na fahimci wannan tambayar, ana tambaya ne a kan abincin da na fi so. Ni abincin da na fi so a rayuwa ta, na kan so abinci mara nauyi musamman da daddare. Na kan so in samu abinci mara nauyi kaman taliya, indomie sannan in ci fruit. Fruit kaman su kankana, su apples da su abarba. Da safe shima na kan so shima abinci mara nauyi kaman in sha tea ko black tea da ɗan biredi haka ko kuma da sauce na ƙwai da doya. Sannan in ɗan samu tea na in sha. Na kans-- na kan so in ɗan ci abu mai nauyi da rana kaman su shinkafa ko tuwon shinkafa da miyan alayyaho ko kuma sakwara da miyan kuɓewa. Wa'innan abinci ina son su sosai da sosai amma idan ban same su ba, na kan ci dukkan wani abincin da naga ina iya ci sannan wanda ya samu. Sannan na kan ci abinci ne dai-dai iyaka gwargwadon abun da arzikina ya ba ni. Na kan ci abinci ne a irin tsari wanda na san cewa wannan abinci zai iya gina mun jiki.

Ba ni da wani ƙa'idajjen lokuta ko kuma ƙa'idajjen yanda ake kira na a kowace rana a wurin aiki. Aikina ma bai shafi yanayin yanda kowa zai ringa kira na ba ko kuma bai shafi aikin da za a ringa yawan kira na a waya ba. Ni ma'aikacin gwamnati ne mai ɗaukan salari. Dan kasuwa ko kuma mai aikin hannu sune wa'inda aka fi kira a waya. Amma shi ma'aikacin gwamnati ba'a cika yawan kiran shi a wurin aiki ba. Sai dai a lokacin da ƙila ake buƙatan shi, aka ga cewa baya kusa to za a iya kiran shi don ya garzayo wurin aiki don yayi wani aiki. Abokanai aiki a wurin aiki su kan kira ni a waya a lokacin da bana nan ko ƙila na fita ko na je wani uziri na daban. Idan wani aiki ya taso su kan kira ni don na yi maza-maza na zo na yi wannan aiki. Amma ni ba ni da wani ƙa'idajje, ba ni da wa-- ba ni da wasu ƙa'idaddun lokuta ko kuma koso nawa ake kira na a wurin aiki. Wannan ne ya sa dukkan lokacin da na san cewa ya kamata na yi aikina, nakan je na yi aikina a kan lokaci. A lokacin kuma da na ga aiki ba shi da yawa, nakan fita na je na yi wasu harkokin na daban. To amma idan ya kasance lokacin da na fita a harkokina na daban, idan wani aiki ya faɗo uzaran wanda ban san da shi ba, shi ne 'yan'uwan aikina su ke kira na. Abokanan aiki na ke nan su ke kira na don na dawo na zo na yi wannan aiki.

Muna da manya-manyan nasarori da muka samu a wurin aiki. Musamman kasancewarmu na jami'an tsaro kuma muna cikin ƙasa wa inda wanda akwai rashin tsaro a ƙasar, a wasu ɓangarori na ƙasar. Ƙasar mu ta Najeriya tana akwai barazanar rashin tsaro musamman a arewacin ƙasar. Ita arewacin ƙasar nan musamman arewa maso gabas. Nan ne aka fara samun wasu suka fito suka nuna cewa su ba su yarda da tsarin gwamnati ba. Su ba su yarda ba sai dai a yi tsarin da suke so. Wannan ne ya ja, wannan ne ya ja har ya kawo suka ringa kashe-kashe. Suna kakkashe mutanen da dukkan wa inda ba su da ra'ayin su sannan sinki su bi su. Wannan ne ya sa gwamnati da jami'an tsaro suka ɗaura ɗamaran yaƙin su. Wato babban nasarar da aka samu a, a shekara ta dubu biyu da sha huɗu. Wa'innan mutane da suke tayar da ƙayar baya sun kasance har sun kama garuruwa da yawa, sun kore mutanen al'ummar wa'innan garuruwa musamman garin, musamman garuruwan da suke arewa maso gabashin Najeriya. Wato wa'innan mutane sun karkashe wasu daga cikin jami'an tsaron mu sannan sun karkashe mutanen da ba su ji ba sun gani sannan sun karkashe wasu jami'an tsaro. Hatta da mutanen da ba 'yan Najeriya ba wa'inda baƙon haure ne su ma duk sun bi sun karkashe su. A lokacin shekara ta dubu biyu da sha huɗu akwai garuruwa da yawa da suke arewa maso gabashin ƙasar ta Najeriya wa'inda suke hannun wa'innan mutane wa'inda ake ce musu 'yan ta'adda. A wa'innan shekarun ne muka samu muka je muka ƙwato wa'innan garuruwan don, don zartar da zaman lafiya a wa'innan garuruwa. Kuma Allah Ubangiji ya bamu nasara a dukkan kawar da su sannan muka dawo da zaman lafiya a dukkanin wa'innan garuruwa ko kuma in ce a kusanin dukkanin garuruwan da wannan garuruwan suke hannun wa'innan 'yan ta'adda. Sannan shekaran, shekara dubu biyu da sha bakwai akwai wani gari da ake ce ma Kam Zero. Shi ma wannan gari mun samu nasaran koran shugaban wa'innan 'yan ta'adda har a lokacin ma ya sa kayan mata ya gudu. Shi ma wannan gari, gari ne babba wa'inda al'umma suke zama suke hada-hadan rayuwasu kafin kafuwar wa'innan mutane. Amma kasancewar da suka kafu sai suka kore wa'innan mutane. A shekara ta dubu sha bakwai muka je muka fatattake su muka dawo da zaman lafiya a wannan wari. Akwai nasarorin da muka samu a wurin aiki sosai da sosai. Sannan idan muka dawo yamma maso arewacin Najeriya, arewa maso yamman Najeriya shi ma gari ne wanda yake fama suma garuruwan da suke wa'innan yanke garuruwa ne wa'inda suke fama da barazanar tsaro na wasu mutane da ake ce musu 'yan bandit, ɓarayin shanu. Suma mun samu nasarori sosai da sosai don akwai garuruwan da yake karkashin wa'innan mutane ɓarayin shanu wa'inda ake kira da bandit. Allah Ubangiji ya sa mun samu nasara mun je mun fatattake su yanzu wa'innan garuruwa sun dawo karkashin gwamnatin Najeriya.

Idan na fahimci wannan tambayar, ana nufin shin wane irin kala wato launi ne a bango wato, wato launin fenti ko kuma kalan fenti da muke da su a gidajen mu. Launin fentin da yake ɗai- ɗakuna daban ne da wanda yake waje. Wato launin bangon da yake cikin ɗaki, launin fenti ne wato blue. Sannan shi wannan launin fenti, wani fenti ne na musamman wanda ake yin shi ake ce mai sikiredin. Shi wannan launin fenti na blue wanda ake kiran shi sikiridin, launin fenti ne wanda ba kowa yake yin irin shi ba, sai wanda yake da ɗan hali wanda ya ga kuma zai iya. Wato launin fenti ne wanda ake yin shi a zamani, wanda ko da wani datti ya taɓa ko wani baƙin mai ko wani mai, mutum zai iya sa ruwa da sabulu ya goge kuma wannan dattin zai fita. Saɓanin ordinary fenti wanda ake yi. Shi wancan ordinary fenti, fenti ne wanda idan aka yi shi amma akwai wani datti ya shafi bangon, ba zai taɓa gogewa ba sai dai idan an samu irin wannan fentin an yi shi. Sannan sai launin fentin bangon da yake wajen ɗakuna. Su kuma launi ne wato mai ruwan toka, mai ruwan farin toka da ruwan baƙin toka. Wato combination ne, hadaka ne. Fenti ne wanda aka yi shi shi kuma ba sikiredin ba ne. Normal fenti ne wanda ake yi. To wa'innan su ne launukan fentin da suke bangunan gidajen mu. Wanda yake cikin ɗaki sikiridin ne sannan blue ne. Wanda yake bangunan da suke waje kuma wato su hadaka ne. Akwai, akwai ash color, akwai light ash color sannan akwai dark ash color.

A halin yanzu a yadda nake, ni ba ma'aboci zama gida ne da iyalina ba. Ina wurin aiki sannan garin da nake aiki daban ne da garin da nake zama. Don haka a halin unguwarmu yaya take a yanzu bazan iya ƙarawa ba. Sai dai nasan a unguwarmu inda na taso, inda iyayena suke kuma inda iyalina suke a garin jahar Kaduna. Wato gari ne wacce take cike da al'umma. Sannan gari ne wanda kusan, kusan mutanen da suke zama a wannan gari wato kusan kashi tamanin da biyar wato kabila ɗaya ce wato ƙabilar Hausa. Si dai akan samu sauran yaruka kamar irin Yarbawa, Nufawa, Ebira, Igala da irinsu sauran yarurruka irinsu Kare-kare da su Baulawa da wasu sauran yarukan daban daban har da Inyamurai. Sannan unguwa ce wadda tana da tsohon tarihi. Unguwa ce wacce an kafa ta fiye da shekara hamsin da ta wuce. Ana ce mata unguwar Rigasa. Wannan unguwa, unguwa ce ta matsakaitan mutane wa'inda su ba masu hali ba kuma su ba talakawa bane. Tiluk, dukdade a ciki a-akan samu talakawa sannan akan samu masu kuɗi. Amma unguwa ce wadda ta tara mutane wa'inda suke rayuwa ɗeɗe gwargwado. Wato unguwa ce wacce za ka iya samun kowane irin jinsi na mutum. Akwai mata sannan akwai maza. Sannan amma wa'inda suka fi yawa su ne matasa daga shekaru zuwa goma sha biyar zuwa shekaru arba'in da biyar. Su ne mafi yawa kamar kashi hamsin da biyar a cikin wannan unguwa. Sannan unguwa ce wacce kowa yana da ƴancin yi duk wani abun da dukkan abun da yake so ya yi har in bai saba dokar gwamnatin, gwamnatin jahar ba. Sannan gari ne wanda yake da mutane wanda suke da biyayya ma dukkanin wata gwamnatin da ta zo take mulkar su.

A gaskiya ba aka safai na cika bacci da rana ba, saboda a lokacin da ya kamata na yi bacci da rana, lokuta ne wanda ina wurin aiki. Amma a dukkan lokacin da bana wurin aiki ina gida, ina hutu nakan yi baccin rana sosai. Kuma ina son baccin rana, saboda baccin rana musamman daga ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe uku, uku da rabi. Wannan bacci ne wanda yake sa mun natsuwa sannan yake sa mun ƙwaƙwalwa ta ya kasance ina samun, ina samun natsuwa a cikinta. Sannan bacci ne wanda idan na yi shi, in na tashi nayi wanka nakan ji lafiya ta ma a jiki nakan ji ta daban. Ina son baccin rana amma ba ko da yaushe nake yin shi ba, sai lokacin da na samu. Amma musamman dukkannin, dukkannin satin ƙarshen mako, Asabar da Lahadi nakan yi baccin rana kan sosai da sosai. Sai dai idan wata larura ta zo ta gitta ko kuma ina da wasu abubuwa masu muhimmancin da ya fi baccin, so nakan bar baccin in yi wa waƴannan abubuwa masu muhimmanci. Amma baccin rana bacci ne wanda yake sa mun natsuwa. Sannan bacci ne wanda idan na yi shi ƙwaƙwalwa ta ma nakan ji ta, tana mun sakayau ina jina kaman an sauke mun wani abu daga cikin kai. Ina son baccin rana saboda ko likitoci ma sun bada shawarar cewa kowa ya ringa samu yana baccin rana musamman daga ƙarfe ɗaya ko daga ƙarfe goma sha biyu zuwa ƙarfe uku. Musamman ko da alal musali ace ma in baka samu na wannan tsawon lokacin ba, ko da na awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi mutum ya samu ya yi baccin rana yakan bada, yakan ba ma ƙwaƙwalwa natsuwa kuma mutum zai tsince kan shi. A natse sosai da sosai. Yana gyara ƙwaƙwalwa kuma yana sa, yana sa ƙwaƙwalwa ta zama tana da fikira a dukkanin lokacin da mutum ya yi wannan bacci ko kuma ga mutane masu yin baccin rana. Su kan samu fikirar ƙwaƙwalwa.

Idan na gane wannan tambayar wato ana nufin wane biki na fi so a rayuwata. A gaskiya babban bikin da na fi so a rayuwata bukukuwa ne waɗanda ake yin su sau biyu a shekara. Wato mu a matsayin mu na 'yan Arewa Hausawa sannan Musulmi. Ina son biki na ƙaramar Sallah sannan da biki na babbar Sallah. Wato ƙaraman wato bikin ƙaramar Sallah biki ne wanda ake yin shi a yi shagali a yi zumunci 'yan'uwa za su zo za a haɗu za a yi zumunci. Sannan 'yan'uwa za su ziyarce ka sannan kai ma za ka ziyarce 'yan'uwa. Za a ci abinci a sannan za a ci abinci sannan mutanen gari ma kowa da kowa za ka gan shi yana annashuwa yana kowa da kowa yana ma kowa barka da Sallah. Wato biki ne wanda yake ƙunshe da abin alfahari ga dukkanin musulmi. Sannan biki ne wanda yake tattare da nishaɗi. Kowa yana murnan ya ga shekara ta zagayo don ya ga wannan ƙaramar Sallah. Sannan bikin babbar Sallah shi ma biki ne wanda tsakanin ƙaramar Sallah da babbar Sallah akan samu kwana saba'in. Shi biki ne wanda saboda biki ne wanda ake yin shi na ƙarshen shekarar musulunci. Wato a lokacin da ake yin wannan babban biki na babbar Sallah mu su kuma a ƙasar Saudiyya suna yin aikin Hajji suna yin Arafah. Wannan biki ne wanda ake yin shi akan akan zubar da jinin dabbobi kamar raƙuma sannan da raguna. Waɗannan bukukuwa Allah ya halatta a a yi yanka kamar irin na raguna da su raƙuma da tinkiyoyi da bunsuru ga wanda Allah ya hore ma wa. Wanda Allah kuma bai hore ma wa ba shi kuma sai ya yanka dukkan abun da ya samu don ya ba ma iyalinsa shi. Shi sannan biki ne wanda a dukkan lokacin da aka yi yankan nan akan ba ma waɗanda Allah bai ba su iko sun yi wannan yanka ba akan ba su sadakan nama waɗanda suka yi wannan yanka sukan tura ma da waɗanda Allah bai ba su ba wato sadakan nama su ma su samu su soya su ci da iyalansu. Waɗannan bukukuwa guda biyu su ne bukukuwan da na fi so a rayuwata.

Ni ba ma'abocin, ni ba ma'abocin cinikayya bane saboda ni ba ɗan kasuwa bane sannan ni ban, bana yin kasuwanci. Ni ma'aikacin gwamnati ne wanda nake ansan salari albashi a dukkan nan ƙarshen wata. Amma nakan, nakan, nakan siya kaya amma bana siyar da kaya. Shi yasa ni ban iya kasuwanci ba don haka bana cinikayya. Sai dai ina da kwastomomina wa'inda nake zuwa wurinsu a dukkan lokacin da nake buƙatan abu nakan je wurinsu in siya kai tsaye. Shi yasa ko bani da kuɗi ko ina da kuɗi sun yarda da ni sukan bani kayansu koda bani da kuɗi in tafi. A duk lokacin da Allah ya hore mun nakan dawo in ba su. Shi yasa suka yarda da ni. Wa'innan mutane su ne abokanan cinikina amma ɓangaren siya saboda ni siya kawai nake yi bana siyar musu.

Kwarai kuwa ina jin kukan zakaru ko zakara da safe. A kowacce safiya gari ya waye zakara yana yin cara sannan wasu da caran zakara suke amfani su gane cewa gari ya waye. A lokacin da suka ji caran zakara a lokacin ne Allah yake farkar da su sannan za su tashi masu zuwa bauta su tafi bauta, masu zuwa masallaci su tafi masallaci don bauta. Sannan zakara wani halitta ne wanda Allah ya yi shi. Wannan caran da yake yi Allah ya sa shi ne ya ringa yin wannan kukan Wato abun da ake nufi cara don ya ringa tasar da al'umma. Sannan kaman yadda wasu malaman musulunci suka ce ko kuma ya zo a cikin nassi shi kukan zakara wato caran zakara. Wani abu ne na alkhairi wanda nassin ya zo akan cewa. Mala'ikun rahama ne suke gani a duk lokacin da mutum ya ji kuka ko caran zakara. Akwai addu'o'i wanda aka koyar mana mu ringa yi saboda ana sa ran mala'ikun rahama ne suke gani. Shi sa a ko da yaushe muke zato muke, muke da kyakkyawan zato duk lokacin da zakara yayi cara da safe. Wannan lokaci lokaci ne. Ana nuni wannan zakara yana tasar da mutane ne akan su je su yi ibada wato su je su yi sallar asubahi.

Idan na gane abin da ake tambaya, ƙila ana tambaya ne akan tsarin bature wato CCTV camera wato ko ina kunna tsarin bature wato CCTV camera a gidana? Majoritin mutane, mafi yawan mutanen da suke da waɗannan na'ura ta tsarin bature wato CCTV camera, mutane ne waɗanda ba talakawa ba ne. Yawan mutanen da suke amfani da wannan na'ura ta CCTV camera ba talakawa ba ne, masu hali ne. Su ne suke sa wannan na'ura ta tsarin bature wato CCTV camera. Sukan sa ta a gidajensu, a katangar gidajensu saboda su ringa ganin dukkanin abin da yake waje. Sannan a dukkan lokacin da wani ya tinkaro gidan zai hauro musu don ya cutar da su, za su gan shi sannan kuma za su yi maganin abun da wuri. Shi kuma talaka shi bai iya siyan wannan na'ura ta tsarin bature wato wacce ake ce mata CCTV. Amma yakan yi addu'a, ya fawwala ma Allah, ya bar ma komai, ya bar komai a wurin Allah. Wannan shi ne abin da talaka yake amfani da shi. Sannan ni ma bana amfani da wannan na'ura ta tsarin bature saboda inda nake babu ma wuta balle na yi amfani da wannan na'ura ta tsarin bature wato CCTV. Mutanen da suke amfani da wannan na'ura ta tsarin bature mutane ne masu hali, masu kuɗi waɗanda suke da manya manyan gidaje wanda ci da sha na yau sun fi ƙarfin shi.

Idan na fahimci wannan tambayar, wato ana nufin me nake yi a lokacin da ruwan sama yake zuwa. A lokacin da ruwan sama, alamun ruwan sama ya fara zuwa, nakan ji na yi sharan gona saboda ni manomi ne kuma ina son noma. A duk lokacin da na ga ruwa ya fara zuwa ina ko da yaushe ina mai farin ciki saboda ruwa ni'ima ce ga dukkannin al'ummar duniya, wanda ni'ima ce wanda Allah ya saukar. Shi ruwa, musamman ruwan sama wani abu ne wanda a lokacin da yake sauka dukkannin wani ɗan adam da yake rayuwa a doron ƙasa ya kamata idan manomi ne ya yi shiri na yin wannan noma na wannan shekara. Idan kuma ba manomi ba ne wato a matsayin shi na wanda idan manoma sun noma yake amfana da shi sai ya taya manoma da addu'a. Saboda shi a lokacin da ruwa ya zo kowa da kowa yana murna saboda idan wannan ruwa ya ɗaure a daidai lokacin da yake zuwa dukkannin manoma suna, suna farin ciki saboda ana sa ran in Allah yadda a wannan shekarar za a samu yalwatan abinci kuma abinci zai wadata, zai wadaci kowa da kowa.

Eh, na kan raba ayyuka ga wasu musamman lokacin damuna wato raining season. Na kan raba ayyuka ga 'yan ƙwadago manoma waɗanda suke neman ƙwadago don su ciyar da iyalansu. Lokacin ruwa wato lokaci ne wanda wasu mutane sukan neman ƙwadagon gona saboda ka biya su, su ma su samu su ciyar da iyalansu sannan su ma suɗan samu abun da za su noma. Na kan raba musu ayyuka daban daban. Akwai waɗanda suke sharan gona sannan akwai waɗanda suke kai mun taki wato takin gargajiya wanda ake kira da organic manure. Sannan bayan an gama sharan gona an sa wannan taki, suna barbaje shi a gonar gabaƙi ɗaya. Sannan sai in nemo kuma waɗanda suke mun huɗa wato abun da ake ce ma ridges a turanci. Bayan na nemo waɗanda su kai mun huɗa sai kuma in samu waɗanda za su yi mun shuka. Bayan sun yi mun shuka sannan a lokacin da wannan amfani ya tsara, ciyawa ta fara futtowa. A nan ne ko dai na yi amfani da chemical na feshi wato abun da ake ce ma pesticide ko kuma herbicide ko kuma in ƙara samu wasu 'yan ƙwadago don in raba musu ayyuka don su samu su ci abinci. Na kan raba ayyuka iri iri har, har ƙarshen gama noma na haka ma idan abun da na noma shi ma ya yi, shi ma na kan kira 'yan ƙwadago don mu haɗu mu cire wannan albarkacin noma da ya tsara sannan mu kai gida. Sannan a cire shi, a ɗudɗura shi a buhu. Duk wannan wasu ayyuka ne waɗanda na ke ba ma wasu don su ma su samu su ci abinci, su ciyar da iyalansu.

A lokacin da nake yaro, na tsinci kaina da yarinta. A ko da yaushe na kan sha ice-cream. Irin ice-cream dinnan mai flavor. Ina matukar son ice-cream. Amma a lokacin da na girma, na gane illar yawan shan askirim yana illata jikin ɗan adam. Sannan a ko da yaushe yakan, yakan sa sanyi a jikin mutum. A lokacin duk a lokacin da na sha ice-cream ko lokacin da ina yaro, na kan kamu da mura. Amma lokacin da na girma na mallaki hankalin kaina, na san ciwon kaina tun a lokacin na rage shan ice-cream. A yanzu kuma a halin yanzu ma sai ne shekara ko shekara biyu ma ban sha askirim ba. Saboda a yanzu gaskiya ban damu da shi ba. Amma na kan seyan ma yarana saboda su suna da ƙananan shekaru kuma suna da buƙatar shi. Amma bana ba su kamar yanda nake shan ice-cream lokacin ina ƙarami saboda na ga illar shi. Yakan sa ciwon sanyi, yakan sa ciwon hunhu. Sannan likitoci masa na ma sukan ce a daina yawan ba yara ice-cream musamman akai akai. Ba shi da wani amfani sosai a jikin ɗan adam.